Eh ina kwana ne a saman gado, saboda saman gado yafi daɗin kwanciya. Kuma zaka kwanciye ka cikin aminci, gabacci cikin salama. Sakamakon bacci a ƙasa zaka tashi bayan ka na ciwo, haɗar ƙarin ka duk suna ciwo. Sai sa'ad duk inda na tafi ina kwanciya a kan gado, domin yafi daɗin kwanciya da kuma lafiya.

Ina cin abincin rana a ko da yaushe a ƙarfe biyu na rana. Domin shi ne daidai lokacin da nake gama girki na kuma shine lokacin da mutane ke yawancin abinci. Saivyasa a duk lokacin da ƙarfe biyu tayi na rana, nakan zauna na ci abinci sannan na kwanta na huta. Karfe biyu shine lokacin da ba hayaniya kowa na cikin gida yana hutawa. Sai yasa na zaɓi ƙarfe biyu a ko da yaushe lokacin nake cin abincin rana.

Eh ina zuwa aiki lokaci daidai, saboda sakamakon zuwa aikin da nike a lokaci daidai nike samun ƙarin albashi mai kyau kuma shine kyawun aiki. Duk lokacin da aka baka aiki ka dinga zuwa cikin lokaci daidai.

Na fi son zama a birni a ko da yaushe, saboda birni nan ke da cigaba da abubuwan ƙayatarwa da kuma annashuwa. A birni nan ke da kwai iska mai kyau, ba buji, ba ƙura, ba datti ba kuma abubuwan da za su cutar da lafiya bisa da ƙauye.

Eh ina bacci da rana a ko da yaushe. Duk lokacin da na ga bacin abincin rana da karfe biyu, zan kwanta in yi bacci har zuwa karfe hudu. Ina jin daɗin baccin rana saboda lokaci ne na gajiya kuma lokaci ne da in ka yi bacci za ka huta.

Eh ina son abinci me yaji, saboda ina jin daɗin haka sosai. A koda yaushe in zan ci abinci, ina zuba yaji da kaina kuma nasa aman abincin me yaji.

Aikin gida da nike yi a kullum, kullum zan share gida a ko da yaushe in na tashi da safe da kuma da dare. Wannan shine aikin gida da nake yi a kullum. Zan share duka ɗakunan gida, tsakar gida, da kuma ko ina da ke cikin gida.

Eh ina bada shawara a aiki sosai, hakan na burge ni naga na kawo wani ci gaba a cikin aikin da muke, shi yasa a koyaushe nake ƙoƙari na bada shawara wadda zata amfani a aikin da muke yi.

Yadda nike haɗuwa da abokan ciniki. A koyaushe idan na fita wajen aiki, abokan cinikina sukan zo su yi sayayya a wajena. Shine lokacin da muke haɗuwa da dukkan abokan cinikina nakanyi ƙokari, mu haɗu da su mu tattauna cikin farin ciki su yi sayayya a wurina suna farin ciki da faranta musu rai.

Eh na fi son bikin suna a ko da yaushe, saboda shine bikin da ake yanka rago a duk lokacin da aka haifi yaro. Shiyasa nake son bikin suna na raɗa ma yaro suna saboda za a ci nama kuma abokai da dangi duk za su zo.

Abun da nake tunawa daga yarinta ta shine lokacin da aka sanya ni makaranta nai fitsari a wando. Wannan shine abun da nake tunawa daga yarinta ta, saboda lokacin abu ne na yarinta wanda babba ba zai iya yi ba.

Eh ina son ɗaukar hotuna a ko da yaushe, musamman lokacin da na saka sabon kaya. Hakanan birgeni na ƙayatar da ni in ga na ɗauki hoto kuma na yi kyau a cikinsa.

Eh na fi son sa farin tufafi, shadda farin tufafi, saboda shine tufafin da na fi so. Na fi son shadda farin tufafi saboda yana da kyau da ƙayatarwa da kuma ƙwari da inganci.

Eh na fi son rufaffen takalmi a ko da yaushe saboda shine takalmin da in kana tafiya kura bata shiga ka kuma ƙafarka baza ta ɓace ba. Sa a ko da yaushe nike son rufaffen takalmi saboda yafi daɗin tafiya da sha'ani.

Eh ina zuwa wurare da wuri saboda bana son saba alkawali. Duk inda nace zani ina kokari inje da wuri domin muyi komi cikin alkawali da cikawa da kuma yarda.

Ina amfani da sabulu na wanka wajen yin wanka, sabulun wanki ina amfani da shi shima na wanki wajen yin wanka. Sabulun wanka ina amfani da sabulun Siri, sabulun kamfanin Siri saboda shine sabulu mai ƙanshi da fitar da jiki.

Na fi son cin tuwo a ko da yaushe saboda shine tuwon da tuwo shine abincin da na taso naga iyaye na da kakanni na suna ci al'ada ta Hausa. Hiyasa na fi son cin tuwo kuma ya fi min daɗi a ko da yaushe.

Eh, ina ajiye kopin bayanai. A duk lokacin da na ajiye na samu wani bayani, na karya kofi din shi gudun kada wancan ya lalace ko ya ɓace. Sai yasa nike yin kopin bayanai gudun samun matsala a gaba.

Ina tofon miyau a cikin abun shara, saboda miyau ƙazanta ne, ba'a so ana tofa shi wajajen da mutane ke zama ko tafiya. A duk lokacin da zan tofa miyau, nakan samu inda ka yi da shara da ƙazanta a nan ke tofon miyau.

Eh ina cin tafarnuwa musamman lokacin da ake sanyi saboda tafarnuwa na maganin sanyi a ko da yaushe. Sai sa duk lokacin da ake sanyi ina yawan cin tafarnuwa kuma yana da lafiya a jikin ɗan adam.

Eh, tun da nike inganta aiki, nakan duba wanda ya yi aikin da kuma kyawan aikin a ko da yaushe. Nakan zauna na bincike shi, na duba wanda yayi aikin da kuma an yi abubuwan da ake so. Idan an yi abubuwan da ake so na bisu daki-daki, haka nike inganta aiki.

Eh ina jure ma barkono me yaji, sakamakon ina son cin yaji, hakan yasa har na saba da barkono me yaji a ko yaushe. Bana ma jin yajin shi sosai, saboda saboda nayi da cin abinci me yaji.

Eh, ina kunna kendir a gida na. A duk lokacin da babu wutan lantarki, nakan kunna kendir dan naga haske. Sai sa a koda yaushe nake aje kendir gudun samun matsala idan babu wutan lantarki, sai in kunna naga haske ne, karatu ne ayuka na.

Eh, na iya amfani da kwamfuta. Sakamakon a wajen aikina, muna amfani da kwamfuta sosai, sai sa na iya aiki da ita kuma na iya amfani da ita. Kwamfuta na da daɗin aiki da sha'ani a duk lokacin da nake ayyukana.

Eh, madubi na ƙwara ɗaya ne a gidana, wanda na ajiye a ƙuri'a domin duk lokacin da na yi wanka, zan shafa mai a jikina ko na yi ado na tsaya na kalla na gashin ado ya yi kyau. Sai sa madubi na ɗaya ne a gida na.

Eh ina son buɗe taga a ɗaki, musamman lokacin da ake zafi. Idan ta buɗe tagar ɗaki iska za ta shigo ta sha iska mai daɗi, sosa duk lokacin da ake zafi nakan buɗe tagogin ɗakina.

Abu mafi muhimmanci a kasuwanci, shi ne iya tarerayar, wanda ya zo siyan abunka. In dai har za ka iya tarerayar wanda ya zo siyan abunka, to wannan shine babban abu mafi muhimmanci a kasuwa. Domin idan babu masu siyan abunka, babu kasuwa.

Ina share gidana sau biyu a kowace rana. Da safe idan na tashi zan share gida na, sai kuma da marai ce lokacin da zan kwanta nakan, lokacin da marai ce yayi nakan share gida na a ko da yaushe. Sai sa duk rana sau biyu nake share gidana da safe da kuma maraice.

Eh ina iya jefa dutse nesa. Sakomakon muna wasa na jefa dutse nesa a ga wanda na shafi nesa, sai sa har na saba kuma na iya na ƙware da jefa dutse ya tafi nesa.

Eh, na fi son kallon fim ɗin Indiya. Fim ɗin da ke da tausayi da koyar da darasi. Shi yasa a duk lokacin da zan yi kallo bana kallon fim ɗin faɗa ce faɗa ce. Ina kallon fim ɗin tausayi da ko fim ɗin da zai koya ma darasi.

Eh ina iya yin waƙa cikin zuciya, sakamakon ina yawan zama ni kaɗai, hakan yasa har na saba da yin waƙe-waƙe na a cikin zuciya a ko da yaushe. Kuma ina jin daɗin haka, haka na ɗebe mani kewa.

Eh ina kwana a ciki saboda ina son kwana a ciki. Sakamakon wajen zibi akwai maguna da ke yawan takura mai sa a duk lokacin da zan kwana ina kwana ne a ciki.

Eh, ina tara tsabar kudi saboda ina so in amfani da kudi. Sakamakon mutanen da nake, wasu masu saida saida basa amfani da POS ko banki, sai sa nake tara tsabar kudi a duk lokacin da na samu tsabar.

Eh, dangantakar mu da abokan aikina ta koma kamar 'yan uwa saboda mun saba, mun shaƙu, za a zauna, ayi dariya, ayi raha kuma ayi aiki cikin aminci, shiyasa sa dangantaka ta da abokan aikina ta zama kamar ta 'yan uwa.

Abun da yake bani ƙwarin gwiwa a wajen aikina shine naga ina samun promotion kuma na ga ana bani albashi na akan lokaci hakan na kara min ƙwarin gwiwa da kuma na samu abokan aiki nagari hakan na bani ƙwarin gwiwa da aiki cikin kuzari.

A'a, ba na amfani da mataimakin murya. Sakamakon wajen da nake aiki, da harshe biyu kaɗai muke aiki, daga yaren Hausa sai yaren Turanci, kuma duka na iya amfani da su, shiyasa ba na amfani da mataimakin murya.

Sau ɗaya muke yin taro a duk mako. Muna taro sau ɗaya a mako don mu haɗu mu tattauna matsalolinmu da kuma abubuwan da ya kamata mu sa mu ci gaba a rayuwanmu.

Eh ina sonya agogo a hannuna, saboda agogo na da daɗin sha'ani, ba za ka na makara a ayyukanka ba, saboda ka na da agogo a hannunka. Za ka dinga duba lokaci, za ka dinga yin komai akan lokaci.

Eh ina koyan yaren Fulani saboda yaren Fulani yare ne wanda yake burge ni kuma muna da mutane sosai 'yan uwa da abokan arziki a cikin yaren. Sakamakon ban iya yaren ba bana iya magana da su sai sa nake son koyan yare na Fulani.

A na fi son kayan zaƙi, saboda kayan zaƙi suna burge ni kuma ina jin daɗinsu sosai. Sai sa'ad duk lokacin da zan samu kayan zaƙi da kayan gishiri, to zan ɗauki kayan zaƙi ne.

Yadda nike sassanta rikici a aiki, zan tambayi kowane sashe me ya faru sai na tantance na yi musu adalci a tsakaninsu. Ba zan saurari sashe ɗaya ba na yanke hukunci. Zan tambayi kowane sashe daga faɗan sashe biyu da su ke faɗan kowanne na ji da gare shi.

Abun da nake yi da yamma kafin na kwanta, nakan duba ayyukana da nayi a wajen aiki don, don na sauwake su zuwa gobe da safe. Me yasa? Duk da yamma kafin, kafin na kwana nakan duba ayyukana waɗanda zanyi da safe don na sauwake su, suyi min sauƙin yi.

Abun da nake yi da farko lokacin dana shiga ofis, nakan duba ayyukan danayi jiya da sassafe nayi, bitassu, naga komi yayi daidai. Tukunna na fara ayyukana na ranai. Hakan na sauwakemun aiki kuma ina jin daɗin haka.

Eh, ina duba kalanda a kullum saboda duba kalanda, sanin ranakun da ake sani wace shekara ake yana da muhimmanci. Idan mutum baya duba kalanda, zai dinga samun saɓanin lokaci da kuma yin ayyukanshi na yau da kullum. Zai dinga karya alkawari saboda bai san wace rana yake ciki ba.